Yadda nake son dafa kwai, ina zuba ruwa ne sannan nakawo ƙwan na saka a yi, dan ya dahu. Wani zubun kuma nakan soya shi, na samu frying pan na soya.

Na fi son farin tufafi. Na fi son farin tufafi. Noma, nama na gargajiya, na dinka ba ƙananan kaya, na turawa. Na fi son farin a cikinsu.

Daddare nake charging wayata idan na zo zan kwanta bacci sai in saka ta. An kama ni guda ya tayi charging zuwa safe sai an dauka. Daddare nake yin charging wayana.

Na fi son tarama normal buɗe dai sandal. Ba na son koba show, ba zan san da banda in na saka shi, duk inda naje zan cire shi ba tare da na sha wahalla sosai ba.

Eh, ina musafaha da mutane domin abu ne mai kyau. Yana ƙara damƙon zumunci da damƙon ƙaunatun da ƙin ƙyamar juna da ƙara fahimtar juna. Abu ne mai kyau musafaha da mutane.

Da tsintsiyar laushi nake amfani domin ta fi shara waje. Ta fafatar da tattakarkar saboda yawanci inda ake shara, ba wani waje ne wanda yake tara datin mai karfi sosai. Ni suna ta amfani da datsin tsirrau.

Komawa gefe nake yi, na zauna ni kaɗai na yi shiru ko na samu wasu abubuwa da za su dinga ɗauke mun kewa. Ko in ta yin innalillahi wa'inna ilaihi raji'un. In kama addu'a dai da wasu abubuwa da za su ɗauke mun kewa. Ba na son shiga cikin jama'a.